Eh to gaskiya, ni a ganina basirar wucin gadi abu ne wanda irin yake tafiya kuma yake da irin kyau ma a ce. Kama samun basirar wucin gadin, kama same ta. Saboda ai indai kana da basirar wucin gadi, to wannan yana nuna maka cewa za ka iya ma samun basirar da za ka yi amfani da ita naɗan wani lokacin ka yi ka gama. Basirar wucin gadi abu ne mai kyau kuma indai Allah ya taimake ka ya ba ka, to za ka ji daɗin ta sosai saboda abubuwa ne waɗanda suke faruwa da yawa. To shiya indai kana da basirar wucin gadi, za ka iya abubuwa da yawa kuma abun nan shan game da basirar wucin gadi shine ko da wata matsalar ce ta faru, to za ka iya, za ka iya bi ka magance ta. Ko ba ko mai akwai abubuwa da yawa wanda indai mutum yana da basira to ba sai ya tsaya yana jiran wani ba. Za ka yi amfani da ita. In abun baya lalacewa sosai ba, kaɗaɗɗau da wani ka kaje tukaga wannan basirarsa ce ta wucin gadi wanda kai irin ba ka da ita duka amma za kaɗanya amfani da ita ka, ka, ka biya buƙatanka na wannan lokacin. To ni ina amfani da ita. Ina amfani da basirar wucin gadi sosai. Ba ɗaya ba ba biyu ba ina amfani da ita saboda yadda irin abubuwan da suke faruwa haka. To ina amfani da ita, so da dama shine za ka ga irin, umm, in amfanin ya tanashi sai ka ga irin an haɗa abubuwa daidai haka anyi. To in, in, in amfani, yadda ake amfani da ita shine a lokacin da abu ya ba ka matsala, a lokacin da abu ya ba ka matsala. A lokacin za ka ɗaure sai ka zagaya sai ka samu wata mafita. In ka samu mafita sai ka lallaɓa sai ka, sai ka samu ka gama ta. Ta abun da yake faruwa kenan. Saboda ita samun mafita a wannan lokacin shine nan. A ga abin da ya fi daidai shine nan abin da ya fi daidai ka samu mafita. In ka samu mafita to shikenan. Shikenan irin abun da dama ake so kenan shine ka samu mafita. To ga gaskiya dai irin basirar tana, tana mugun irin yin abun da ake so. To fata ko fargabar ku? To gaskiya fatana da basirar wucin gadi shine basira ce da dai zakaji daɗinta dai a ƙalla za ka ji daɗin ta sosai. Za ka ji daɗin ta sosai. To fargabata ita ce yadda ake so a wannan. Fargabata ita ce. To kuma idan ba ka da basirar kowane lokaci to ka ga wani lokaci za ka iya samun matsala kenan. Za ta iya ba ka matsala. Saboda ai tun da irin mutum ba shi yake da ita ba, to wannan yake nufince wa, eh to wannan abu da matsala koma yaya ne akwai matsala. Ta abun da yake faruwa kenan. To shiyasa gaskiya irin fargabata kenan tun da ba, ba, ba iya ta kai ba kowane lokaci. Za'a zo lokacin da ba ka iya ba. To wannan kuma babban matsala ce. Wannan kuma babban matsala ce. To shiyasa gaskiya ba aso, an fi so dai ace basirar dama can kana da ita shine za ka ji daɗin aiki da ita kaima amma in yazamana cewa ta wucin gadi ce. To akwai lokacin da in abu ya faru kuma ba yadda za ka yi, babu ma yadda mutum zai yi illa ya tsaya na jira. To gaskiya ni de abin da nasani kenan daga basirar wucin gadi kuma yakamata ace mutum ya tsaya ya kula sosai saboda kada yaje ya faɗa cikin wata matsalar saboda ita dama basira ta gaji haka zaka iya yin.

To, gaskiya ɗabi'a da nake son sauyawa suna da yawa. Amma ni ba guda ɗaya ba ce. Suna da yawa. To, ni dai gaskiya daga cikin ɗabi'un da nake son sauya, akwai abubuwa da dama wanda suke faruwa. Ina so in sauya yadda nake a yanzu. Musamman ta ɓangaren tafiya, ta ɓangaren sanya suturu. Ina so a ce gani nan, ina sanya sutura, ina sanya sutura yadda ya kamata. Gaskiya ina jin daɗin wannan abun. A ce kullum gane nan na saka sutura mai kyau na fita. Ta farko za'a kalle ka da mutunci. Ba wanda zai raina ka. Sannan na biyu kuma kai kankaren kanka za ka ji daɗi. Za ka ji cewa eh gaskiya fa ni ma na kai wannan abun. Zan iya shi. To, abun da yake faruwa kenan. Abun da yake faruwa kenan. Toh, shiyasa gaskiya yana da kyau. Yana da daɗi sosai. A ce ga ka nan kana iya ma wannan ɗin. A ce ga ka nan kana iya, eh kana iya son canja ɗabi'ar ka. Dan akwai wanda ma, su gaba ɗaya ɗabi'an na su, sun kasa canjawa kuma ana so a canja amma abu ya gagara. To gaskiya wannan kwata-kwata kowaye ma ba zai ji daɗi ba. Ba zai taɓa jin daɗi ba. Kuma ni gaskiya tun sanda nake son canja ɗabi'an nan lokaci ne mai tsayi. Lokaci ne mai tsayi. Lokaci ne wanda irin an tun shekaru da dama, tun shekaru da dama. Amma abun da yake bani matsala shine wani lokacin, sai na gama cewa zan yi abun nan sai kuma a zo a sami wani matsala da za ta zo ta hana ni. To gaskiya shiyasa ni kwata-kwata ba na jin daɗi. Amma ɗabi'a ta kan, ina son sauyawa da yawa ɗabi'una. To, abune gaskiya wanda tun shekaru da dama nake son canja shi. Bama irin ma lokaci kaɗan bane. To, abun da yake hana ni shine wani lokacin, ka san idan kana son yin abu amma ba ka da abun da zai tallafa, maka to za ka haƙuri. Tunda ni, ina buƙatar kuɗi ne da zan iya yi, da zan iya wannan kafin in canja abu. To in ba ka da kuɗi to nan matsala ce ta farko kenan. Saboda idan abun da kake so ka canja ba ka da kuɗin siya to dole mutum haka zai haƙura. Dole haka mutum zai haƙura. In kuma yana da kuɗi shine zai iya ɗauko wa ya zo ya lissafa ya ga abin da zai iya. To, abun da zai iya taimakawa shine irin dole ya zama na cewa, in mutum ya tashi irin waɗannan abubuwa sai irin, sai irin sai ka fara sa azuzuwan ka. Ai abunda zai taimake ma, shine, in abunda kake yi ba mai kyau ba, to ka fara sa a zuciyanka cewa wannan abun da nakeyi ba mai kyau bane. Kuma gaskiya ina son canja shi. Ina son canja shi. To in dai ka sa wannan, to za ka ga cewa shima Allah zai taimake ka. Ka samu ka iya. To abun da yake faruwa kenan. Eh abun da yake faruwa kenan. To gaskiya irin abubuwan da suke faruwa kenan. Saboda haka irin za ka ga irin abun yana maka daɗi. Abun yana maka daɗi sosai. To irin wannan duk suna faruwa haka. Duk suna faruwa haka kuma abu ne wanda ya kamata dama ka ba shi natsuwa. Ka ba shi natsuwa sosai. Ka san yadda ma abun yake gaba ɗaya. To amma wannan duk ba matsala ba ne. In dai ka samu abun da kake so to shi kenan. To wannan zai taimaka maka ne sosai saboda ka sani inda za ka tsaya. Abu ne wanda ai ake so a san makaminsa. To in dai ka samu.

To, abin da ya haɗa dukan unguwan mu shine abu ne wanda ya samu asali tun da, tun da irin unguwa ce wadda da ba gidaje a gurin. Daga baya aka zo aka yayyanka filaye, shi ya sa sai unguwar ta zama irin da aka yanka filaye, sai unguwar sai ta zo ta zama irin guri ne wanda ake jin daɗi gashi gashi abin da ake haɗawa a gurin. Gaskiya abun da ya faru a unguwar shine ai da ba a yanke take ba. To da aka tashi yankata, sai aka yankata a bisa ƙa'ida. Ko aka fitar da gurare da yawa a ciki, aka fitar da duk wani layi a ciki, aka fitar da shi. To haka abun yayi. To shi ya sa irin za ka ga irin abubuwa dai da suke faruwa, to za ka tabbatar da cewa eh wannan fa zai, zai ma yadda ake so. Inda fili ne ko wanne a tsare yake, ba'a zo an yanka wannan, an bar wannan. Sai aka bi su gaba ɗaya aka yi musu yanka me kyau. Wannan yana daga cikin abun da ya sa unguwar ta zama a cikin tsari take. Kuma abin da ya faru shi ne in ka shigo unguwar za ka tabbatar da cewa a tsare take. Saboda ko ina ya fita yadda ake so, layuka sun fita, ba tare da matsala ba, sannan wannan ma sunyi yadda ake so, me ma sunanshi, titi na sun fita yadda ake so ba tare da matsala ba. To hatta haka za ka san cewa gaskiya unguwar a tsarin take, a tsari take sosai. To abun da yake faruwa kenan. Sannan wa ya shiga, to abin da ya shiga gaskiya, mutane ne kawai suka shishiggo kowa ya zo yake gininsa, yake ta gininsa, ya gina gidansa. Kowa yake zama a gurin. To abun da ya faru kenan. To kowa ya shigo, kowa ya shigo ya zo ya, ya yi wannan ɗinsa. Ya yi gininsa, ya zo ya zauna tare da iyalinsa. To wannan shi ne abun da ya shigo ciki. Sannan banda wannan ma akwai abubuwa da dama, da dama waɗanda irin suke, da kanmanceceniya da haka, tun da wasu sai yanzu suke zuwa su yi, su fara ginin. To wanda ya zo ya fara gini yanzu, shi ai bai gama sanin yaya tsarin wajen yake ba. Wanda ya zo ya fara gini yanzu. Waɗanda suka yi gini a baya su ne nan suka san ya abin yake. To wanda ya zo ya fara gini yanzu ba zai san ya lamarin yake tafiya ba. To shi ya sa gaskiya abun yana da kyau sosai. Saboda yadda abun yake tafiya. Allon me ya fito? To a gaskiya abun da suka fito shi ne saman ya fito fes fes na gidajen ɗuk saman kwanukan su irin doron zabo ne. To dai kwano doron zabo ne. Ai ta ko'ina za a ganshi, ta ko'ina za a ganshi. To wannan shi ma gaskiya ya fito sosai. Abu, abubuwan dai sun yi yadda ake so, sun yi yadda aka. Abubuwan sun yi yadda ake so saboda ko'ina ya fita yadda ake so. To in, in ma wani abu ne ya zo daga baya, za a iya wannan ɗinsa. Tunda yanzu yadda kowani gida yake da tsari. To, to za a samu abinda irin yake tafiya a wajen tun da yanzu misali amma kuma wajene wanda me, wajene wanda yake da danshi, yake da ajiyan ruwa. To dole ne in kana so ka yi gida, sai ya zamana cewa ka tsaya kayi mai ciko yadda ya kamata. In ba haka ba za a iya yin ruwa ya dinga koma maka cikin gida. Kuma wannan matsala ne. Matsala ne, babban matsala ma kuwa. Ace gashi nan ana ruwa yana komawa mutum cikin gida. Dan ko ko waye ma gaskiya ba zai taɓa jin daɗin abin ba. To shi ya sa gaskiya wannan abu yana daga cikin abubuwan da suke faruwa a unguwar. Amma dai unguwar tana da daɗin zama tun da guri ne wanda da irin ba takura ba hayaniya sosai. Abubuwa da yawa dai gaskiya. To wajen yana da daɗin zama. Wanda.

Kai, gaskiya in aka ce ba wuta na mako guda tu a-a akwai matsala. Don abu, a-a-abu ne wanda ya zama kawai yanzu gaskiya in aka zo ana maganar ba wuta toh. Abin ba zai taɓa daɗi ba. Ba zai taɓa daɗi ba tunda yanzu komai ya zama kawai na wuta ne inda wuta za a ji daɗin abu, in ba wuta ba za a taɓa jin daɗinsa. Shi yasa sa irin komai ma yanzu gaskiya sai da wuta. Idan ba wuta to kan da matsala. Tunda abu ne wanda yake irin tafiya kamar irin, a zo a ce irin to in ba nefa gaskiya, kai kawai in ba wuta ma gaskiya da matsala. Babban matsala ma bama ƙarama ba dan matsalar da ake magana ba wai irin ƙaraman matsala ba ce. Matsala ce ta karan kanta saboda idan ba wutan nan to mutum ba a, ba zai iya ji charge wayarsa ba. Bayan ba za ka iya charge wayarka ba. Akwai abubuwa da yawa wanda ba za ka iya ba. Amma kuma inda wuta fa, inda wuta duk mutum zai iya waƴannan abubuwan. Amma idan ba wuta, to anan matsalar take. Gaskiya duk da yawa ba za su yi ba indai ba wuta. Shi ya sa ma ake so a ce koyaushe da wuta saboda komai ya tafi yadda ake so. Tunda ni kai na yanzu ban da wuta a inda nake. Amma saboda irin abun ah ya zo da wannan, to shi ne na ɗan samu sauƙi. Tunda ni ban da wuta amma a waje, gidajen da suke waje suna da ita. Idan na je zan ba su ne, zan, zan kai wayana sai su saka mun a caji. To abun da ya faru ke nan. To shine dai gaskiya abun da ya faru amma in aka ce ba wuta na mako ɗaya gaskiya za a samu matsaltsalu da dama. Ba ɗaya ba ba biyu ba. Ba ɗaya ba ba biyu ba da dama za'a samesu tunda ai kowa, kowa yana son nefa saboda ya samu ya yi amfani da ita. Kuma daga lokacin da aka ce wuta babu to ba ƙaramin matsala bane wannan gaskiya. Saboda irin misali akwai masu sana'a wanda dole sai da nefa za su yi sana'a. Sai da wuta za su yi sana'a. In ya zama cewa babu wuta to ka ga ba za su yi sana'an su ba. To ko kai na gida akwai abubuwan da dole sai da nefa sai da wuta za ka samu kai. Idan babu kuma abin ba zai maka daɗi ba. To shi ya sa gaskiya wutan yake da amfani sosai, saboda mutum ko ko ba wannan ba za ka samu karage wasu abubuwa da yawa. Za ka samu ƙarƙe wasu abubuwa da yawa. Shi ya sa idan ba wutan gaskiya sai abun ya zama irin da matsala daban haka. Amma in aka ce da wuta to komai sai yazo maka lafiya ƙalau. Ba tare da wasu manyan matsaloli. To haka abun yake. To dole irin sai mutum ya tsaya ya kula sosai da irin waɗannan abubuwa saboda ba ka sani in babu wutan ma wani matsalar ma wata babban matsalar ma in ba wutan shine ya za a yi? Ka je ka charge wayanka da za ka yi amfani da ita. Shi kan shi wannan kaɗai wani babban rigima ne. In aka ce yanzu gashi nan ba ka da a, wayan da za ka yi charge, ba ka da caji to abun ba zai taɓa yi maka yadda kake so ba. Ba zai taɓa yi maka yadda kake so ba. Shi ya sa gaskiya abu ne wanda yake buƙatan in ance kana da wuta to a ce kana da wuta yadda za ka yi komai lafiya ƙalau. Abubuwan ka cikin nusuwa ka yi cikin taka-tsan-tsan. To shi ne gaskiya abun da yake faruwa. To irin haka ne. To dole irin sai ka samu solution tun farko kafin ma akai ga nisa ajiye matsalar ta ƙara aukuwa.

To, dabarar da ake amfani da ita don cin abinci mai kyau gaskiya. Ɗan kuɗi kaɗan to, eh dabara ce wadda kowa ma zai iya gane ta. Ba wani abu ne mai wahala ba. Kai dai a matsayin ka, na wannan, kana buƙatar irin a ce, kana buƙatar dai irin abu wanda zai-- za ka ji daɗinsa ne gaskiya. Yanzu misali, kamar kuɗi haka, shi abinci, abinci ai ana so dama a ci mai kyau. Don gudun matsala. Shi abinci ana so a ci mai kyau, saboda in ka ci abinci mai kyau shine za ka tabbatar da cewa, abinda kake ci mai kyau ne ko makamancinsa haka. Amma in ya zamana cewa, abincin da kake ci ma ba shi da kyau, to nan fa matsala kenan. An samu matsala saboda za ka zo ne ƙila irin, ba ka da irin wadataccen lafiya. Kuma jikinka zai buƙaci abinci mai kyau. Amma kuma saboda ba ka da lafiya ma, jikin ba zai amsa ba. A gaskiya dai abinci mai kyau, abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci. Kuma yake da matuƙar amfani. In kana cin abinci mai kyau, za ka ji daɗi, za ka yi komai cikin kwanciyar hankali ba tare da fargaba ba. Kuma shi kanshi ɗan kuɗin, ana buƙata a wannan ɗin shi. Toh kayan da suka fara hawa gaskiya, kaya ne wanda wani lokacin za'a iya cewa kayan abinci. Tunda gaskiya suna da arha sosai. Suna da araha sosai tunda mutum indai yana irin musamman masu siyar da su, za ka ga yadda suke wannan. Sun san cewa abubuwan suna da araha sosai. To gaskiya abunda yake faruwa kenan. Ba wani, ba wani matsala bane. Komai in yayi kyau shikenan. Baka da wata matsalar cewa wannan wanene, wannan wane. Komai in yayi maka kyau to kawai kayi, za ka je sai ka san wane abu, wane mataki ne za ka ɗauka a kai. Kuma abinci mai araha mai daɗi, gaskiya abinci mai araha mai daɗi, sai dai irin kayan gona haka. To ni yanzu abinci mai araha mai daɗi ma zan iya cewa sai dai irin su to, tunda nama ma dai suna ba da na ƙaramin kuɗi to ai za a ce yana da araha. To in ba irin su nama ba ko kifi, sai dole sai kayan lambu. Irin su yalo, su ɗata, su karas. Wannan suna da daɗi tun da abu ne na marmari. Kuma araha gare su tun da za a ba ka na hamsin kaci. Za a ba ka na da na ashirin ma kafin rayuwar tayi tsada duk ana samu. Yanzu ne dai da abun ya zama matsala shi yasa ma ba'a samu. To shawarar, shawarar, shawarar ku ga wani? To da gaskiya shawara ita ce, idan mutum ya tashi, ya san irin yadda zai dinga ɗaukan abubuwan sa. Kar mutum ya zo ya haɗa wancan abu da wancan abu, ya kawo matsala. Kuma abincin ma da za ka dinga ci ɗin ya zama cewa mai, abinci ne mai lafiya wanda ka san. In sha Allah ba wani damuwa, zai baka abin da kake so. Ai abinci ma kala kala ne akwai wanda za ka ci kawai da ka ci ne kawai. Amma maganar daɗi babu ita. Akwai kuma wanda kawai, eh yayi daɗi sosai. Yayi daɗi sosai kuma za ka, za ka wannan ɗin shi, za ka ci. Ko da haka yake. Wannan dai shine abunda ya faru. To sai irin abubuwa dai da yawa gaskiya. Abubuwa da yawa da suke faruwa. To ba wani matsala ba ne. Sai irin a zo a ce, mutum ba shi da wannan, ba shi da irin abubuwa masu mai da hankali. Kaji irin wannan kawai za ka ji ana maganganu ne kala kala. Amma kai kanka ka san cewa, eh abun nan fa da kake yi abu ne wanda yana da kyau. Ba wanda zai ja ra'ayinka yace dole sai ka canza shi, babu shi.

Eh to, rawar gargajiya da ta zamani ai abu ne daban-daban. Ko? Saboda ita rawar gargajiya rawa ce wadda kowa ya san cewa rawa ce wadda za ka, za a dinga taka ta ana jujjuyawa. Kuma rawar gargajiya ta fi ta zamani irin, ta zamani yanzu gaskiya ta fi burge mutane. Rawar gargajiya yanzu basa burge mutane. Sedai iyaye, iyaye take burgewa, su kuma iyaye dama su a da suka zo amma gaskiya rawar gargajiya ba kowa take burgewa ba. Musamman irin, irin mutanenmu na yanzu. To yawanci duk ba ma son rawar gargajiya mun fi son ta zamani. Itace tafi kai mana yadda muke so ba tare da wata matsala ba to abun da yake faruwa yake nan. To abun da yake faruwa ke nan to, indai haka ne abun. Za ka ga cewa sai, sai mutum to ya tsaya ya ɗan gyara, ɗan gyara duk wani abu da ya san zai iya ba shi matsala. Tunda ai ita rawar gargajiya, rawa ce wadda take buƙatar irin. Rawa ce wadda take buƙatar abubuwa da dama ma. Ba ma ɗaya ba, ba biyu ba. Mutane suna so su yi abubuwa. To, irin sai ka ga irin abu ya zo irin ya kubce wa mutum. To shi ya sa gaskiya irin waɗannan sai dai kawai mutum tunda baka iya rawan ba, sai dai kawai ka tsaya ka yi takallon su. To, eh rawar yarin ta tani kawai rawa ce wadda irin zan zo in ta juyawa kawai ina, ni kai na ban ma gama sanin me nake yi ba. Tunda ai ba iya nayiba. Kawai dai ina bi ina yi ne, ina bi ina yi ne amma ba iyawa nayi ba. To shine. Sai, to rawan matasa yanzu gaskiya rawa ce wadda yawanci za ka ji ana cewa ta rawa maliyans. To irin rawan za ka gani irin ta ce to haka. Amma gaskiya a gidanmu wanda ya fi iya rawa a gidanmu ban ma san tau, da yake gaskiya mu ba rawa muke sosai ba. To bana ce taƙamaimai ga wanda ya fi iya rawa ba. Amma dukda dai to, ni zan iya cewa ni nama fi kowa a hakan. Na fi kowa iya rawan saboda gaskiya ni na ɗan iya rawa. Kawai ne bana yi. To shi ya sa dole irin wannan abun. Sai, sai yana buƙatan irin abu mai matuƙar amfani. Saboda irin matsalolin sai ka ga irin, ba su da wani taƙamammen ma me za ka ce a kai. Abubuwa ne wadda kawai sun sha kai, sun matsa wanda kai in ba ka kula ba, sai ka ga to rawan ma ai tana iya ma wannan ɗin mutum. Kana iya zuwa kayi rawar ma, rawan ta baka matsala tunda abu ne wanda aka saita shi akan cewa za ka yi rawa ne. Misali a ce za ka yi rawa, to in ka yi rawan to dole, dole in ka yi rawan za ka zo ne kana, za ka zo za ka iya faɗuwa. Akwai rawan da in ka yi za ka iya faɗuwa kuma za ka iya jin rauni. To gaskiya dai, indai rawa ce yanzu ta zamani, yawanci duk ba mu iya ta ba. Maganar gaskiya yake nan. Yawanci rawar da muka iya duk rawa ce ta, ta da. Ta da wadda yanzu duk ba iyawa mukai ba gaskiya. Sedai kawai muce mun gode Allah. Amma inde rawa ce bamu iya ta ba. Ba mu iya ta ba. Kawai de mun iya abun da muka iya to shi ya sa a wani lokacin ma kawai sai dai abu a daina. To haka abu ne yake tafiya. To shine dai gaskiya da abubuwan suke zuwa. Wani sha, amma dai rawa dai kan ana taɓa dai-dai gwargwado mun yi ta. Mun yi ta yanzu kuma mun ajiye, mun koma mun ci gaba da abubuwan da suke gabanmu. Saboda gaskiya in dai rawa ce to kowa ma za ka ga yana ɗan ƙoƙari, ya ɗan yi rawansa, ya ɗan yi rawansa dai shi ke nan. Ba mu fi iya tsayawa irin ana tagaddama akan rawa ba kowani abu. Amma dai rawa mun iya dai, dai-dai gwargwado. Ta yarinta an iya ta. To shi ya sa abun yake da.

Eh. To kalmomin da na saba da su a bakina gaskiya suna da yawa sosai. Kalmomi ne wanda ina amfani da su kullum kullum to har an san ni ma dasu. Mutane da yawa duk sun sanni da su wai gashi nan kalmomin nan ina amfani da su. Ni kuma gaskiya ina amfani da su ne saboda raha, saboda raha nake amfani da su. Za ka ji irin, irin ana ga abu sai ka ji na ce "Kai ware!". Irin waɗannan kalmomin gaskiya ina amfani da su sosai kuma irin suna ba mutane raha, tunda wasu ma suna iya ɗauka su ma su cigaba da amfani da su. To shi yasa irin wani lokacin mtsew. Gaba ɗaya abun ba irin kawai kalmomin dai ne ba a so yara su dinga ɗauka suna zagi da su, musamman irin ƙananan yara. Wasu yara yanzu sai ka ji ƙaramin yaro ya iya zagi ko babban mutum kaga yana zagi a gaban yaro to kuma yaro dole ya iya. To abin da yake faruwa kenan. To dole, dole ne mutum ya san kalamun da zai dinga faɗa. To ni gaskiya kalmomin da nake faɗa, ah suna da yawa. Za ka ji ina "Kaiware", wannan kowa ya sanni da cewa "Kaiware" da "Kai dalla", wannan ma duk an sanni da su. Amma kuma gaskiya asalinta, asalin kalmomin ni kaina bana ce ga asalinsu ba. Kawai dai na ji ana yi, na je nayi ne. Amma gaskiya ban san asalin waɗannan kalmomin ba. Shine abin da ya faru. Ban san asalin wannan ɗin su ba. Amma dai kawai ana ƙoƙari ne ana yin abin da za a yi. Tunda gaskiya wani lokacin za ka ga irin abubuwa da yawa ne suke faruwa. To in mutum bai san yadda zai amfani da kalma ba in ya ce zai yi, to zai bada matsala. Tunda za ka je ka kashe. Za ka je ka kashe irin wannan ɗin. In a gaban yara ne, za a ji yara sun iya zagi. Mutum shi yazo ya koya musu. To shiyasa ba. Ba koyaushe ake son mutum ya dinga irin faɗin wasu kalamai ba, musamman kalaman da basu da daɗi. Amma in dai kalma mai daɗi ce, za ka iya faɗa kowane lokaci saboda ba ka da wata matsala. Saboda ka san cewa ba wani abu kake faɗa mara daidai ba. Sannan asalinsu shine, asalinta za ka ga wasu kalmomin gaba ɗaya. Kuma baka san daga inda aka samo su ba. To abun ne wani lokacin sai a hankali za ka ga kalma kamar ta Turanci, eh kuma za ka ga kalma kamar ta Hausa sai ka gan su gasu nan. Amma dai asalinta dai gaskiya ta daɗe kalmar. Tunda wannan kalmar na san tun kakanni suna nan. Kawai mu ne ma bamu san ta ba. Amma dai na san kalmar gaskiya ta daɗe sosai. Sai irin eh irin yauwa yadda mutane suke barkwanci da ita gaskiya. Mutanen mu suna barkwanci da ita. Yanzu kaman ni nan 'yan ajin mu duka sun san ni da wannan kalmar. To wannan kalmar, kalma ce da irin in aka yi abu aka ce "Kaiware", ana nufin kai je ka kawai ka, ka, ka ƙyale mutane. Sai kaji an ce "Kaiware". To irin waɗannan kalmomin, irin waɗannan kalmomin to suna irin suna taimakawa tare da littafi irin an samu aran irin rubutu ko wani abu. To shiyasa. Amma gaskiya kalmomin suna da daɗi kuma mutane su kan su, su suna jin daɗin kalmomin. Tunda in dai kalma ta zama kalma mai daɗi, ta zama daidai in sha Allahu ba wata matsala komai zai tafi yadda ake so ba tare da wata matsala ba. To shine dai abubuwan da suke faruwa ake nan. Kuma mutane suna da wasu irin abubuwa a tattare da su. Mutum ne za ka yi irin gaya mai magana, to wani ba zai tsaya ya sauraye ka ba, wani kuma zai tsaya ya sauraye ka, wani kuma. Bai ma san me kake nufi ba. Amma sai kaga yazo ya fara zagi, ko ya fara wani abu makamantansu. Ka ga abin ka, ka ji abin da yake faruwa kenan. To shiyasa gaskiya irin abubuwan dai suna da irin wannan.

Gaskiya dai yanzu mutum ya yi shekara guda ba aiki, babban matsala ce. Babba ce sosai, babba. Saboda abin da za a duba shi ne, yanzu a ce mutum ya yi shekara ɗaya ba aiki to ina ake so ya je? Idan sai ya yi wannan aikin zai sami kuɗi da zai kashe ko dai zai ci wani abu to ke nan ba zai yi komai ba ke nan. To gaskiya inda aka ce na yi shekara ɗaya babu aiki, zan fita in nemi kuɗi ne. Zan tafi wani gurin inma wata jahar ce, zan tafi in je in nemi kuɗi. Inda kuɗi zan je in samu, zan samu. Amma inna zauna a ce na zauna a guri ɗaya to ke nan ma irin, za ma a ce ma ba ni da wani irin amfani. Inda indai zan zauna ba aiki to kowa sai dai yana ta irin zagayensa. Wasu su tafi nan wasu su tafi nan. To ka ga ai dole kai ma ka nemi hanyar za ka je ka yi karatun ka ba tare da matsala ba. Kawai dai tun da sun ce lokaci ne, sai gashi nan in lokaci ya yi sai ka kawo shi. Ya, so abin da yake faruwa ke nan. In babu aiki to mutum ba zai taɓa samun jin daɗi ba saboda kuɗi ba za su shigo mai ba. Ba abin da zai. Kuma inda zani ɗin in natshi dawowa zanje tare da waye? Zanje tare da irin to zanje tare da abokina tun da shi ƴan gidanku gani suke bazasu fika wahala ba za su, irin za ka dinga danne su. Amma idan abokinka ne kai ka san yadda za kai mai. Ku dinga tafiya tare ku je kuyi kasuwancin ku ba ku da wata matsala. Gaskiya za a, zai shi zan ja mu tafi muyi kasuwanci, mu tafi muyi kasuwanci. Kuma abin da za mu riƙe a kasuwanci shi ne za mu riƙa shaida irin, za mu samu kwalaye guda, irin kwalaye haka. Sai, anyi sai irin an sa irin a cikin au, idan na je abokina sai mu tafi tunda akwai sana'o'i da yawa wanda za mu iya. Suna nan daa yawa wanda duk za mu iya, sosai mu je mu ɗau wanda za mu iya sai mu yi. Haka kawai za a yisu. Shi ne kawai saboda in ka ce za ka wannan, za ka tsaya to za ka tsaya. Shi yasa, to shi yasa irin abubuwan da gaskiya a ake yi ma cewa da wanne za ka ji irin in kana sana'a. Au in ba ka da sana'a sai a ce da wanne za ka ji da rashin sana'a ko da wannan zaman bazan. To abun da yake faruwa ke nan. In gaskiya abokina zan ja mu tafi tunda shi dama yana neman kuɗi. Ya san yadda ake neman kuɗi. Ba zai zo yana ce ma gashi gashi wa ne ba. Duk wata gawagwar maya da akasani yana yinta to ka ga ba zai zo ya bari ku zo kuna magana ba akan abin da bai taka ƙara ya karya ba. Shi ne kawai abun da zai faru. Komai ma haka ne, komai ana yin sa saboda wani lokacin ina ga abin da za muyi ina ga abin da za mu shi ne, abin da za mu ina ga shi ne za mu je kawai mu sami irin teburi. Sai mu je mu saro irin kayan abinci ko irin kayan marmari sai mu ɗora mu dinga siyarwa. Kamar su ya lon nan irin su ɗatasu wa ne. Sai muje sai mune mosu sai mu ɗaura kan teburi sai mu rinƙa siyar wa idan muka siya kaga an sami irin sana'a sai mu zauna a nan mu cigaba da sana'an mu. Amma gaskiya aka ce mutum ya yi shekara ɗaya ba sana'a to abun nan ba ƙaramin matsala zai zama mai ba saboda in kai shekara ɗaya ba ka da sana'a to ka ga ke nan ba ka da wani kuɗin da za ka wani amfana. Kullum kana ɗan ƙare sai dai abunda aka baka kai baka da wani hanya da zaka iya kare kanka ba ka da wata hanya da za ka kare kanka. Kai kullum kana nan ba za ka iya kare kanka ba daga wasu abubuwa da yawa. To shi yasa gaskiya dole mutum ma ya kamata ya tashi tsaye ya je ya nemoikuɗi saboda ya kare wa kansa mutunci. In ya karewa kansa mutunci sannan ya san yadda zai yi irin gyara ma'amulansa.

To gaskiya makonnin mu suna farawa ne, kamar ranar Asabar. Daga ranar Asabar ne nake fara ƙirga makonni. To, ranar farko gaskiya ina jin daɗi musamman ranar Asabar ce ranar kowa yana hutawa ma ba ma ni kaɗai ba, ni da ma bana aiki ko ni ina hutawa. To mutane dai suna zuwa su huta. Ma'aikatan gwamnati dai za su huta ba su da wata matsala. To sai irin, to in aka zo tsakiyar mako, abin yana ɗan sauya gaskiya. In an zo tsakiyar mako za ka ga irin, za a ce kawai misali in an zo tsakiyar mako, za ka ji ranakun sun yi sauri. Kuma a lokacin dama duka zai rage; bai fi saura irin kwana uku ba dama. To sai ka ga kwanakin nan da nan sun yi gudu sun rage. To haka abin yake yi. Ranakun farko kuma mutane su zauna a sha iska a ranar Asabar tunda ba gurin aiki a huta. Dan ranar tsakiyar mako kuma lokacin saura kwana kaɗan, shi ma sai kaɗan huta, kaɗan yi wani abu. To, yammacin rana ta ƙarshe ta aiki. Gaskiya da yamma mutum yana jin daɗi saboda abin da yake faruwa shine dama ita yamma ayi dole mutum ya gaji musamman ma'aikaci. Wani ma'aikacin ya tafi tun takwas, ya dawo ƙarfe biyu, wani uku, wani huɗu, wani biyar, wani ma sama da haka yake kai. To abin da yake faruwa dole mutum gaskiya ya gaji. Dole mutum ya gaji to sai to irin wannan shine yake sawa mutum sai ya zo ya ci irin kamar, zai irin bari in yamma ta yi kawai to sai, sai ya je ya kwanta. To idan yamma nan ta yi in ya je kwanta to ka ga zuwa magariba shine zai samu hutu. Hutun da zai ɗan wannan. Amma kuma nan ma wata matsala ce tunda irin misali za ka ga cewa in mutum ya kwanta da yamma ya yi bacci to zai tashi ne jikinsa ya mutu. Ba ma a so an ce mutum ya dinga bacci da yamma. To abun dai haka yake gaskiya. Ba a so ma a dinga yin bacci da yamma. Ranar ƙarshe ta aiki dai gaskiya rana ce mai daɗi ranaku ne masu daɗi tunda su kan su mata da suke zuwa aikin za su dawo, za su yi aikace aikacen gida wanda ba, ba a ƙarasa. To haka ne abubuwan suke. Sannan irin ranakun aiki musamman irin kamar ma'aikatan banki. Ma'aikatan banki su suna kwana irin, suna zuwa da sassafe su yi aiki saboda aikinsu su lokaci ne kawai. In sun sa lokaci kawai da lokaci ya shikenan an tashi. Za ka gansu irin ƙarfe bakwai da rabi zuwa takwas dai sun zo. Sai kuma ƙarfe nan ma shida zuwa shida da rabi za ka ga sun tashi. A gaskiya su ba masu da irin hutu da suke sha a ƙarshen irin yini. To hutun su da masu gaskiya duka sai irin cikin, cikin wannan cikin Asabar da Lahadi cikin kwanaki biyu nan a ciki suke samun su huta. Saboda in suka zo Litinin za su zo Talata, za su zo Laraba, za su zo Alhamis, sannan za su zo Juma'a. To wannan ranar kawai a ciki ita ce kawai suke iya huta. Bayan ita ba, bara su iya huta ba. Sai dai wani hutun aka tafi na daban irin hutun ƙarshen shekara su hutun sabuwar shekara, hutun Kirismas to duk irin wannan shine za ka gansu sun tafi hutu sosai sun daɗe amma gaskiya basu fiye zuwa hutu suna daɗe.

Gaskiya aikin gidan da na fi ƙyama shine, ace irin aikin da zan taɓa zan ɓata jikina. Bana son aikin kwata kwata. Bana son aikin kwata kwata. Gaskiya irin ayyukan nan bana son su ko kaɗan saboda ni duk aikin da zai sa na ɓata jikina ba son shi na ke ba. Kuma ko wane irin aiki ne bana son shi. In kawai na fi so a bani aikin da zan, wannan ba zan ɓata jiki na ba kuma zan yi aikina lafiya ƙalau ba tare da wata matsala. Amma duk aikin da zai sa na ɓata jikina ko wanne irin aiki ne ni kuma na tsani irin wannan aikin gaskiya na tsane shi saboda bana so ne in fara irin aiki ace dun na ɓata kaya na daga ƙarshe kuma ace sai naje na sake wanke jiki na to ni bana san irin wannan ayyukan gaskiya. Bana son su kwata kwata, kwata kwata bana son su. To, abun da yake sa ya gundure mu irin shine irin aikin da ka san aiki mai yawa. Aiki mai yawa yana da gundura saboda in aka baka aiki mai yawa kafin ka gama, kafin ka gama ɗan kaɗan a ciki za'a gundure ka, zai gundure ka. Harka zoma ma ka rasa ma me za ka yi. To shiyasa irin wannan aikin kwata kwata baya da daɗin yi, kwata kwata bai da daɗin yi gaskiya. Ba shi da daɗi. To ni kuma gaskiya bana son irin wannan aikin. Bana son irin wannan aikin kwata kwata baya mun daɗi. Kuma dabaran da muke, dabaran da muke kammala shi ita ita ce irin, in aka bamu irin wannan aikin to a ƙarshe za mu zo ne mu yi irin ɗauki, irin abubuwa ne da dama wanda za su fi irin za su bamu abun da muke so. Za su bamu abun da muke so. To dole irin wannan abun, sai irin a tsaya a ci ga abun da ake so dawane dawane duk gasu nan dai. To sai ka ga komai ya zama daga ƙarshe ba shi da wani matsala ko wani abu haka. To gaskiya irin wannan abun ya fi. A baka aiki ɗan kaɗan wanda za ka gama shi a ɗan ƙanƙanin lokaci. To in ba aka ba abin duz zai zama maka matsala. Kuma to ba kowane aiki ne ake jin daɗi in an gama ba. Saboda wani aikin sai ka kusa gamawa sannan za ka ji ma ya fita maka a rai. To kawai ya danganta da irin aikin diddade wasu ayyukan in ka zo kusa, in ka kusa gamawa za ka ji daɗin su amma ba kowane aiki ba ne gaskiya. Wasu ne, wasu ne wasu kuma ba su yi. Wasu ba ka taɓa jin daɗin su ba. To shiyasa irin kawai dai in mutum ya samu irin wannan sai dai yayi amfani kawai ya iya abin da zai iya shi kenan. To daga baya sai ka ga mutum ya samu abin da yake so. To amma irin abubuwan ba za su yi wannan ba, ba za su yi irin ƙyale ka ba. To sai dai kana yi kawai kana, kana irin hutawa. Aiki da yawa yana da haɗari gaskiya aiki. Shi aiki mai yawa, aiki ne wanda irin kawai za a bar shi a ci aka a ce kai ka ci gaba da yi wancan zai ɗauku, ya ci gaba da yi wancan zai ɗauku. To irin wannan sai ka ga irin aƙalla abun da ake so shi ne sai ka ga ba wani abu bane na kiri. Abu ne wanda komai yake tafiya zai je nan, zai je nan ya koma can. To wani abun za ka ga kawai za ka yi shi ne ka yi, ka yi, ka yi, ka yi amma dai daga baya zaiƙi yi wa. Ai wani abun ma sai ka kusa haƙura da shi sannan daga baya za ka ga ya samu ya fita ma yadda ka ke so. To shiyasa gaskiya. Jin daɗi bayan an gama aiki irin akwai ayyukan da za ka ji daɗin ka gama su. Kaman irin aikin da ka san cewa dama kuɗi za ka samu. To in ka gama, in an baka kuɗi to ka ga za ka ji daɗi. Za ka ji daɗi sosai. Za ka ji daɗin kuɗin ka, za ka ji komai ya tafi ma lafiya ƙalau yanda ranka yake so ba tare da wani matsala ba.

Eh to gaskiya waƙar da na fi so, ni gaskiya ba, ban fiye son waƙar Hausa ba. Nafison waƙoƙi wanda suka zo daga kudancin kaɗan nan amma ni gaskiya ban fiye ma kai kwata kwata ma ni na daɗewa ban saurari waƙar, waƙar 'yan, 'yan Hausa ba gaskiya. Na fi gane in je in saurari ta, ta ƴan kudancin ƙasar nan saboda gaskiya na fi jin daɗi girma waɗannan waƙoƙin. Akan na Hausa namun na nan. To shine dai gaskiya. Kuma abin da ya sa nake jin daɗi waƙoƙinsu saboda kawai yadda yanayin sautin su yake fita, yadda waƙoƙin suke zuwa da duka da wane ne. To ina jin daɗi sosai in naga wannan. Ina ganin wannan sai, sai ina, ina jin daɗi sosai. Sai dai kawai in je sai in ji waƙoƙin na gasken. Gaskiya dai ina jin daɗin waƙoƙinsu sai ba, ba, ba ma irin a hankali sosai ina yi saboda irin kuma sanda nake saurara misali lokacin da raina yake a ɓace idan raina yana ɓaci gaskiya to wani lokacin kawai zan, zan ce kawai gwara na je, gwara na je na zauna sai in saurari waƙar. In na saurari waƙa a wannan lokacin, za ta ɗan sa rai na ya ɗan sauko ƙasa. Za ta ɗan sa in sauko ƙasa. Za ta sa in sauko ƙasa to abin da yake faruwa kenan. Ina jin daɗi, ina jin daɗi idan ina rera irin waƙoƙin nan. Musamman irin waƙoƙin su dabido aah zinoliski naira maali ni gaskiya, ah waƙoƙinsu, ni yanzu ban san wane mawaƙi zance shi ne irin wanda na fi so ba. Saboda waƙoƙinsu wa wani suna da wani abu in wannan yayi waƙa za tayi daɗi, za ta jijjiga duniya. To daga ba sati ɗaya biyu wani ya sako wata to za ta zo ta danne wannan. Ita ma ta tafi. To nan gaba ma da an buga ta amma sai ta danna. To shi ya sa gaskiya ni waƙoƙinsu ba su fi wannan. Waƙoƙinsu ban fiye son su ba gaskiya sosai. Ban fiye son su ba sosai saboda yadda abubuwan suke tafiya. Abubuwan da suke tafiya. Waƙoƙi ne irin ga sunan mawaƙa, mawaƙa da yawa kamar akwai Zinoleeski, akwai Naira Mali, akwai Davido, akwai Omah Lay, akwai Rema, akwai fire boy akwai ashake to waɗannan duk su suna daga cikin mawaƙa. Kuma duk ina jin daɗin waƙoƙinsu. Duk ina jin daɗin waƙoƙinsu. To gaskiya ina jin daɗin waƙoƙin waɗannan sosai sosai. Shi ya sa ba ako yaushe irin ma na ke tsaya wajen wasu saurin wasu waƙoƙin ba amma dai irin wannan waƙoƙin gaskiya ina tsaya in saurari su sosai da sosai. Abin da yake faruwa kenan. To wani lokacin ma za ka ga irin abubuwa ne wanda ake buƙatar irin a canja wani tsari. To sai ka ga in ba ka a wannan ba ba za ka iya ba. To sai a bi, sai a, sai a ga wace waƙa ce ta fi daɗi. To kai gaskiya in inajin waƙoƙin suna sani in ji kamar wani daɗi. Wani lokacin har irin in sautin ya kai min sauti har nakan tashi nima in fara rawar da kaina. To ya haka, haka waɗannan waƙoƙin suke sa. In sauti yayi sauti sai kawai kaj kafararawa haka suke yi. Haka suke yi sosai da sosai. Bawai abu wane ba ma wanda za su zo wannan ɗin ka. Abu ne wanda kawai sun riga da sun gama wannan sai dai kawai kai ta yi waƙoƙin ka kana irin hawa kana tayi. To a irin wannan lokacin za ka ji ta hau wani irin abu wanda za ka yi ta jin waƙoƙin yadda kake so. Za ka ji daɗi sosai.

Eh, ina kallon taurari da daddare. Saboda ni yanda na ɗauka ma, ni a gani na a gurina kallon taurari da daddare abune wanda yake ƙara lafiya, yake ƙara irin abubuwa da yawa haka. To gaskiya kallon taurari da daddare yana da matuƙar muhimmanci ne a gurina saboda za yi ya sa idonka ma ya ƙara ƙarfi. Saboda yadda kake kallon wannan hasken taurarin zai taimaka maka sosai da sosai. Bayanan irin gaskiya, gaskiya dai kallon taurari da daddare abu ne wanda irin zai, zai taimaka maka ka ji daɗi sosai, ka ji daɗi sosai ba tare da irin wata matsala ba. To abun da yake faruwa ke nan gaskiya. Za ka ji daɗi sosai kuma irin za ka irin yi abubuwa da dama haka. Wanda irin koma mene ne dai kai za ka ji daɗinsa sosai. To irin haka sai ka ga abubuwa da yawa suna faruwa. Wanda kai a karan kanka za ka san cewa wannan abin gaskiya ne. To saboda haka shi ya sa ake irin tsaya wa a binciki mutum a gama me yake yi. In kana kallon taurari da daddare to wani matsala ya zo, za ka ga idonka yana maka daidai wa daida. Idonka zai ma kar-- za ka dinga gani karkara sosai ba tare da wata irin babban matsala ba. Ba tare da wata babban matsala ba. Idon ka zai ma quality, za ka samu quality na gaske ba wai quality na karya ba. Quality na gaskiya wanda kai kanka za ka san kai gaskiya ka samu quality. To gaskiya abun haka yake. Shi ya sa to irin wannan abubuwan zan ka ga kawai mutum yana daidai gwargwadon sa ya ga ya haɗa abin da ya haɗa. To amma abin da yake faruwa shi ne, su taurari wasu taurarin ɗan adam ne kaman irin ana ce masa taurarin ɗan adam. To su irin ba kowani lokaci za ka iya wa wannan ɗin su. Wani lokacin kawai za ka gan su. Eh, amma me za ka gan su ne kawai suna ta irin haka abubuwa dai suna tafaruwa. To irin sai ka ga kamar dole in ka ga hasken su za ka tabbatar da cewa eh wannan abubuwa fa abu ne wanda yake ra'ayal ainihi. Ra'ayal ainihi. Wanda dole irin abu ne mai kyau ka san bashi da matsala, bashi da matsala bashi da wani abu. To gaskiya irin wannan abun abu ne mai kyau. Sosai sosai abu ne mai kyau wanda za ka ji daɗinsa. To amma abu ne wanda kawai dole sai ka saya ka nitsu. Sannan za ka gane inda suka dusa. Kuma kallon taurari da daddare fa in kana kallon taurari da daddare akwai lokacin da za ka dinga ganin kamar taurarin suna motsi. To in ka ga kamar taurari suna motsi to tabbas motsin su ke yi. Saboda za ka ga wani lokacin wani yana cewa ya ga tauraro yana gudu a sama kuma ana ƙaryata shi. Kuma wannan gudun da yake magana da gaske taurari suna gudu da daddare, suna gudu, ah, da, eh suna gudu da daddare. Gaskiya ne suna yi. Suna yin gudu sosai. Saboda wani lokacin ai za ka ga irin, um, abubuwan da su ke faruwa shi ne suna da gudu sosai tunda gaskiya abu ne wanda yake da ake irin misali shi tauraru abu ne wanda yake da irin haske. Wani za ka ga yana ƙyalƙyali wani ya na da haske. Da irin wannan abun sai kaga irin ai, dole ma za a samu wani abu da ake so. To gaskiya haka dai taurari su ke. Kuma su taurari dama ai abun yana da daɗin yi wanda kai ka san kana gani ka san cewa, eh tabbas fa wannan abun na su abu ne wanda yake da, eh.

Eh to gaskiya ni yanzu kamar ni ayyukan da nikeyi a rana suna ɗaukar lokuta duk da dai cewa ba wai wani lokaci suke ɗaukar mugun lokaci sosai ba. Amma dai gaskiya ba laifi suna ɗaukar lokuta tunda kamar irin misali sai ace yana ɗaukar lokuta irin da dama to eh sai kaga irin lokacin, lokacine wanda yake da irin yawa. Tun da ai a rana ɗaya, a rana ɗaya lokaci yana kai irin, sai kaga irin lokaci ya kai kamar irin. To abubuwa dai dayawa dai da suke faruwa gaskiya. Zakaga a rana ɗaya yana kai lokaci irin biyar ko shida tun da ni yanzu wannan recording ɗin da nake yi shine ma aikina da ya fi yawa a rana akan kowane aiki. Amma banda recording ɗin nan ba koyaushe nake yin aiki ba. Ba koyaushe nake yin aiki ba. Wani lokacin kawai ina kwantawa ne in huta. Amma recording ɗin nan shine yake taimaka min, sai in yi aikina sosai da sosai. Sai, sai in samu irin abun da nake nema. To duk irin waɗannan abubuwan za ka ga tabbas za ka ji daɗinsu. Za ka ji daɗinsu irin komai zai tafi maka yadda kake so ba tare da wata matsala ba. Abu ne wanda komai in kana yin sa za ka ga ba wata damuwa, ba wata damuwa. Eh to haka abin yake gaskiya. Kuma kullum, kullum, kullum in aka ce irin kamar, kamar irin abun da kake so yana so yayi wannan sai ka ga irin to ai kai, ai kai abun naka ma sai a hankali sai ka ga kamar ba ka yarda da shi ba. Ba ka yarda da shi ba. To haka abun yake. Gaskiya dai abin yana da daɗi sosai. Yana da, eh to abinda muka zata. Ni gaskiya yawanci ayyuka, ayyukana ma wani lokacin basa wuce ayyukan makin. Akwai ayyukan makin da nake yi. Zan marker takardu. Wannan ma aiki ne mai kyau da nake yi kuma yana ɗan ɗaukan lokaci gaskiya. Bayan wannan, bayan wannan kuma to akwai dai, suna dai dayawa ayyukan gaskiya. Ba wai irin aiki bane ƙananan ayyuka. To abubuwa ne waɗanda suke buƙatan kawai to abubuwa ne da suke buƙatan kawai a zauna a yi su. Gaskiya komai irin ana so irin a samu yadda ake so. Sai kaga abubuwan sun tafi yadda ake so, ba tare da wata matsala ba. Amma gaskiya irin abubuwan suna yi ne, suna yi ne yanda, yanda irin ba ka zataba. Tun da wani lokacin za ka ga aikin, aikin, aikin irin, aikin irin zai zo, aikin irin zai zo kawai zai zo a maka a bazata ne. A bazata za ka ga aikin. To irin wannan duk zakaga gaskiya abubuwa da yawa ne. Sai ka ga aikin ma yazo ya danneka, kama kasa yin wani abin kirki. To duk irin wannan yana faruwa ne mai sakamakon wani irin abu haka da mutum yake tsayawa ba zai iya cika shi ba wani lokacin. To, duk irin wannan dai gaskiya haka yake. To shi yasa dai indai mutum yana tsayawa yana aikin sai ka ga irin ya samu abinda yake so. Yanzu misali daga shekarar jiya ranar biyu ga wata da daddare da ace ci gaba nayi, irin na ci gaba. A to ukku ga wata, ukku ga wata mu je mu cire wannan abun. Ukkun ga wata muka cire shi, da yamma, huɗu ga wata muka je muka kaishi. To tun ranar biyu ga wata aka tura abin. To amma irin mutane basu irin ɗan ankara ba wato ne irin zakaga aikin bai yi dai-dai ba sai ka ga aikin ya zo ya bada matsala.